Ba mu da takammamen lokaci na hutawa a wurin aikin mu, don haka ba na samun lokacin hutawa, sai dai in na tashi daga aiki, na dawo gida, na gama dik abin da zan yi ko dafa abinci, su kula in na gama gabaɗaya sai in samu in huta. Amma ba mu da nokacin hutawa saboda aiki yana mana yawa.

Kudin wutar lantarki ya danganta da yanayin amfani da wuta a wata. Wani lokaci ana amfani da abubuwa masu nauyi kuma yana cin wuta, waɗansu lokutan kuma ba'a cika amfani da wutar. Idan ba'a cika amfani da wutar ba kuma sai lantarkin ta daɗe.

Eh, da shike bana wasa da waya ta kuma gaskiya cire kuɗi a sai wata waya ba ƙaramin kashe kuɗi bane. Don haka ina tabbatawa cewa na goge waya ta a kullun kuma bana ajiye shi inda waya zai taɓa. Ban da haka ma goge wa yana da kyau goge waya yana da kyau don baka san inda wayar ta shiga ba ko wanda ya sa hannu ya taɓa.

Ina shan ruwa kullum, ina cin abincin da ya kamata kuma bana wasa da cin ganye. Kada abun da zan ci ina, ina wankewa ina kuma ciccire abubuwan da bai kamata ba. In ina dafa abinci ne, ina girki ina sa abincin ya nuna da kyau saboda gudun illa.

Da akwai wani gidan abinci kusa da inda nake zama kuma akwai wani kuma a wurin aikin mu. Na fi son wanda yake kusa da wurin aikin mu saboda abincin nasu suna dafa yanda ya kamata. Gishiri baya yawa, magi baya yawa kuma suna tabbatawa cewa sun wanke komai da kyau. Akwai tsabta.

Ban cika son cin abinci a titi ba amma dai waɗansu lokutan ya zama dole don ba ka san inda za ka samu kanka ba. Wani lokaci sai mutum ya fita daga gida tun da wuri saboda zuwa aiki da wuri. Gudun latti sai mutum sai abinci a waje. Don haka ya zama dole ne kawai mutum sai abinci a titi ko baya kai.

Na fi son lift, na fi son lift saboda gaskiya wa'yansu lokutan mutum yakan gaji da tafiya ko manya yaya dai gashi kuma dole ne mutum ya riƙa zuwa inda zai je da wuri saboda gudin latti. Dan haka in na samu lift, na fi son lift saboda dai in samu in kai inda zan je da wuri.

Kamala aiki ya danganta da lokacin tashi na a wurin aiki. Waɗansu lokutan ina tashi da wuri, waɗansu lokutan kuma aiki ya yi yawa, dole ne in zauna ko an tashi, dole in zauna saboda in rage aiki. In ba haka ba in na zo na sake dawowa, dole in zauna in ƙara. Sa'dan haka rage aiki yakan sa in tashi latti kuma yana shafar kamala aikina.

Bokatan gidanmu na da yawa gaskiya. Za su kai kusan ashirin da wani abu. Da akwai na fenti, da akwai wanda ake bayar wa in an je biki, da akwai kuma wanda aka saya saboda tara ruwa lokacin ruwan sama, kuma girmansu ya, ya bambanta.

Eh ina son ɗakina ya dinga haske ko da shike wadansu lokutan hasken a kullum yana cin wutar lantarki amma yafi dai ace mutum ya zauna a duhu. Dan zama a duhu ba daɗi, baka san meye zai shigo ɗaki ba kuma baka san lokacin da zaka buƙaci wuta ba. Dan haka ina son ɗakina yana haske a kowace lokuta.

Ina amfani da sabulun soda saboda yana da kumfa sosai. Ba sai na ɗiba da yawa ba, kaɗan da zan ɗora a soso yakan yi kumfa sosai ko ban sa ruwa a soson ba. Yakan yi kumfa sosai kuma ƙanshi, ƙanshi dai ba sosai ba amma dai abu ne da dai na san yana min amfani.

Eh bana wasa da tufafi dan haka a kowani fita da zanyi ina fit da kayan da zan sa in tabbata kuma kayan da zan sa ya shiga da inda zani.

A'a ban iya tuƙa mota ba, ban iya tuƙi ba amma kuma ina so in koya. In na samu dama na kuma samu wanda zai koya mun, zan koya tuƙin mota saboda dai yana da amfani, don ba ka san lokacin da wani abin gaggawa zai taso ba da har za a bukaci mai tuƙin mota.

Eh, ina karanta jarida. Ni yar jarida ce. Na yi aiki a gidan rediyo, nan haka a kowane rana sai na karanta jarida saboda in san irin abubuwan da zan gaya ma mutane. Kuma Yanar-gizo ita ce sabuwar jarida ta zamaninmu.

Eh, na iya amfani da shi a yanzu. Haka ma daɗa nake amfani da shi ina wannan aikin. Dole ne in yi amfani da kwamfuta saboda, em, in riƙa aiki. In ban yi amfani da shi a gida ba, zan yi amfani da shi a wurin aikina. Amma a kowane rana sai na yi amfani da kwamfuta.

A'a bana shan ruwan sanyi, saboda in na sha ruwan sanyi yakan sa ni mura. Kuma murat tawa tana zuwa da ciwon kai da rashin cin abinci ga kuma yoyon hanci. Don haka ko min zafi bana shan ruwan sanyi, don na san illar da take jamun.

Eh to! Dole dai a samu a shirya komai. Wasu lokutan dai in na je aiki bana samun lokaci na kai na ko amsa waya bana samun lokaci. Amma kuma in na dawo daga wurin aiki, na kan samu in yi su kiraye kiraye kan ya zamanto cewa an share 'yan uwa da abokan arziki.

In ana ruwan sama ina fakewa dan bana son ruwa ya dakeni, idan ruwa ya dakeni zazzabi zai kama ni. Yawancin lokuta dai bana son fita lokacin ruwan sama saboda yanayin hanya, komai sai ya caɓe gatabo gasanyi.

Eh, na kan buga rubutu da sauri saboda wurin aikin mu aiki na yawa kuma saboda sabo da amfani da waya da kuma kwamfuta ina buga rubutu da sauri. Inda kuma zan buƙaci duba abubuwan da na rubuta don in gyara. Ina iya yi a cikin ƴan lokuta kaɗan.

Ina amfani da yanar gizo, ina amfani da jarida saboda wa'innan biyun sune suka zama abin da mutane suke duba wa a kullum, suna kasa kunne kuma da inda suke suna iya jin labaran da ake yaɗawa.

Zaman birni ya fi min zaman ƙauye. Ko da shuke dai, akwai abubuwa da yawa da ake samu a ƙauyuka da ba za a samu a birni ba. Kuma yawancin abubuwan da ke birnin ma dole aka kawo daga ƙauyuka. Amma kuma zama a birni na da daɗi. Akwai abubuwa da yawa da mutum zai iya samu tun ba harkar kuɗi ba.

Bana son zub da abinci. Dan haka in akwai ragowar abinci ina cinyewa. Bana nawa kaɗai ba ma. Wa'yansu lokutan ina ma taya ƙawata don ta saba in ta sa abinci bata iya cinyewa. Kuma gaskiya zamanin da muke ciki ba na zubda abinci bane.

A'a gaskiya ban iya dinki ba, ban kuma iya taka keke ba. Ina ganin mutane suna yi, ina sha'awa amma hanyar su ban iya ba. Didddai akwai lokacin da na so in koya amma ban samu zarafin koya ba. In kwa na samu, zan so in koya saboda dai in ga ina iya ma kaina tufafi.

Eh nakan yi ajiya a yanar gizo saboda abun da muka samu kan muke nan a zamani. Yanzu yanar gizo ta zama mana abun kullayomi. Ko me mutum yake yi, dole dai yayi amfani da yanar gizo a kowacce rana.

Eh ina shuka tsire-tsire a gida saboda samun wurin hutawa, inuwa da kuma iska mai daɗi. Idan kuma shuke-shuken irin masu bada 'ya'ya ne ko ba komai, za'a sami 'ya'yan itatuwa da za'a ci.

App ɗin da nake amfani da shi don saƙonni a kulliyaumin shi ne WhatsApp. WhatsApp app ne da nake amfani da shi kowace rana don, aa, tura saƙonni da kuma yana da sauri.

Na fi son tufafi na auduga saboda inda nake akwai sanyi, akwai suran sanyi ba kaɗan ba. Don haka saka tufafi siliki zai sa sanyi ya shigi mutum. Kuma in sanyi ya shigi mutum, dole mura ta kama mutum. Don haka tufafin auduga sun fi mun amfani.

Kowace rana ina amfani da intanet saboda yanayin aiki na. Yakan buƙaci tura saƙonni zuwa mutane da yawa kuma dole ace dai mutum ya san me yake faruwa a duniyan nan. Dan haka yanar gizo itace dai mafita.

Abubuwan da nake yi don nishaɗi ya bambanta da yanayin lokacin da na tashi daga aiki. Wa'insu lokutan zan so in riƙa danna waya, wa'insu lokutan kuma in yi kallo.

Yawancin abokan cinikina daga waya nake samun su, daga yanar gizo nake samun su. Dan akwai mutane da yawa, tun ba mu da muke saida abubuwa muna kasuwanci daga gida ba. Kuma bai kamata a ce mutum yana kasuwanci daga gida ba. Kowa ya san inda yake zama. Don haka muna cudanya da abokan ciniki ta yanar gizo.

Na fi sa alkalami. A da ne dai nake amfani da fensir, amma yanzu girma ya zo kuma ba yadda za a yi, ace ina amfani da fensir ina rubutu a wurin aiki. Dan haka sai da alkalami kuma yana sa rubutu yayi kyau.